Yaya kake jira a layi? Ina jira a layi ne a cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Bana sauri-sauri lokacin jira, saboda ina yin abu ne a hankali cikin natsuwa. Ba wai don in yi abun da zan zo daga baya, ina samun matsala ba. Abin da zan yi na kambi ne a cikin natsuwa, na yi shi cikin ba hanzari ba, cikin kula da duk yadda ya kamata. Saboda idan ba ka jira, za ka zo ka shiga darƙasani ko ka zo ka yi shirme. Shi ya sa duk abin da zan yi idan zan jira a layi, nakan sanya natsuwa a tattara da ni, na yi shi yadda ya kamata gudun samun matsala. Don haka shi ya sa ina jira a layi ne cikin natsuwa kuma bana da hanzari. Bana tsawaitawa kuma bana yin sauri-sauri. Na ga na ƙare. Shi ho nakan yi ne abu a natsuwa a cikin hankali da kuma kula wa sosai. Gaskiya haka. Yadda nake jira ke nan, bana tada hankalina akan in kammala da wuri don na wuce. A'a, nakan tsaya, na yi abin da ya kamata abin da kuma ya dace akan lokacin da ya kamata. Shi ya sa idan na jira abu ya zo kaina, sai na yi amfani da dama.

Yaya unguwar ku take? Unguwar mu unguwa ce unguwan talakawa. Sannan kuma unguwarmu unguwa ce mai kyau da tsari. Sannan mutane da yawa suna son su dinga zama a unguwar mu domin zamansa a unguwar mu yana da sauƙi sabida mutane suna samun sauƙin rayuwa a unguwar mu. Kuma babu hayaniya, babu faɗace-faɗace, babu sace-sace. Duk unguwarmu za ka ga duka muna zaune zaman lafiya, maƙwabta duk zaman lafiya. Mun ɗauki junanmu kaman ƴan'uwa. Babu wanda yake jin haushin kowa. Sannan muna zaune lafiya. In abu ya samu wannan, za ka ga duka mana haɗuwa ne. To, hakan yakan sa unguwar mu yayi farin jini. Mutane sukan so su zo unguwar mu su sayi gida, su sayi fili sabida idan suka zo unguwar mu suka yiwa, idan nan za ka ga sun zauna zaman lafiya. Ba ka da ɗarɗar ko idan ka fita daga unguwa ka yi tunanin wani zai shigo gida ya sace ma wani abu. A'a, mu a unguwarmu muna zaune ƙalau cikin nishaɗi, cikin kwanciyar hankali da natsuwa da kuma sa hankali a ruwan sanyi. Ba wani abun da zai samu dukiyoyinka. Kuma sannan ga kula da tarbiyya, tarbiyyar unguwar mu duk muna kula da tarbiyyar 'ya'yan mu. Akwai makarantu da muke sa su na addini da kuma na boko. Sannan a unguwarmu muna zaune lafiya ƙalau. Unguwa ce mai tsari, mai tsari. Muna gyara unguwar mu don duk ƙarshen mako. Haka mukan zauna mu zo mu kwashe duk kwata kwalbati da duk wasu abubuwa mu tsintace unguwar. Unguwar tana da kyan gani, tana da kyan tsari da diri.

Sau nawa kake rubuta rahoto? Ina rubuta rahoto ne sau ɗaya a duk ƙarshen mako, sabida a duk ƙarshen mako nakan ga na haɗa dukkan abin da ya dace na lissafin da muka yi na gurin aiki gaba ɗaya sannan na haɗa rahoto sabida duk ƙarshen wata muna zama mu bada bayanai akan duk, ah, bayanan da muka yi na ayyuka. To sai sa na nake rubuta rahotanni, ah, da kanen dukkan abin da muka gudanar na ƙarshe duk ƙarshen mako. Sabida na haɗa duk wata ina bayyana a rahotanni, ah, sau huɗu, duk sati kenan a wata ya zama guda huɗu kenan, to ina bayyana rahotanni guda huɗu a duk ƙarshen wata. Sabida duk ƙarshen mako nake rubuta rahotanni don aiki ya tafi inda ya kamata kada a samu matsala. Na rubuta rahotanni ne a kan matsalolin da aka samu da ci gaban da aka samu a wajen aiki. Inda nake rubuta rahotanni kenan ina rubuta rahotanni ne sau ɗaya a duk ƙarshen mako sannan duk ƙarshen wata ina bada rahotanni guda huɗu wanda na rubuta a watan sannan mu zauna mu tantance mu ga gaba aka yi ko baya kafin a yanke hukuncin yanda za a zartar da abin da zai kai ga ci gaba.

Yaya kake haɗuwa da abokan ciniki? Ina haɗuwa da abokan cinikina ne a gurin, a kasuwanci sannan a kasuwa sukan biyo ni wasu. Sannan kuma ina haɗuwa da wasu abokan ciniki a yanar gizo, kamar Facebook. Ina da Facebook, sanda nake tallata kayan kasuwanci na a Facebook sukan gani kuma sannan sukan zo su saya a guri na. A bacin Facebook kuma ina tallata kayan ciniki na a WhatsApp wanda abokan cinikayya sukan gani a status na ɗaɗaura kuma ina haɗuwa da su. Su kan biyo ni cima a kan su zo su siya. Sannan kuma ina haɗuwa da abokan ciniki ma a kasuwa. So ina haɗuwa da abokan ciniki ta bangare sosai, ta dama. Wasu kuma ta waya ake haɗani da su saboda wasu zasu bani number akan muyi waya da su kuma sannan sukan biyo ni inda nake. Sannan muyi kasuwanci sannan kuma in suka zo ina girmama su, ina ba su abin da ya kamata, ina kulawa da su, ina girmama su, in ba su ruwa su sha sannan in ba su tarbiya, in ba su tarbiya mai kyau kuma sannan bana tsawela masu a gurin kajin kasuwa.

Kana fin son kayan zaƙi ko gishiri? Na fi son gaskiya ni kayan zaƙi sabida a ni duk gishiri-gishiri haka bai dame ni ba. Duk abin da na kan siya, na kan siya kayan zaƙi ne wanda nake amfani da shi. Musamman misali irin su minerals ina amfani da su sannan kuma ina shan kayan itace su ma masu zaƙi. Sannan duk abin da zanyi ina guje wa kayan gishiri da kuma yaji wa'inan duk ba su dame ni sosai ba sabida a rana zan iya karyawa da ruwan shayi kawai. Sannan ka ga nasa sugar yana da zaƙi. Idan nasha na karya da kayan shayi da safe sannan kuma da rana zan ma iya sha minerals ko da bread ma haka ka ga shima duk cikin kayan zaƙi ne. Ina son shi haka ko kuma in sha yogurt dina. Idan na sha yogurt shi ma yana riƙe ni sosai sabida ni mutum ne ma'abocin son kayan sanyi musamman masu zaƙi irin su yogurt, a, ko su rabina mai sanyi duka ina amfani da su. Sai sa nake zuwa da rufaida yogurt naje na siya rufaida yogurt. Ina ajiye su a fridge don in dinga amfani da su. Ina jin daɗin kuma amfani da su. Ina shan su kuma suna, a, ina jin daɗin su kuma sannan bacin nan ma ina shan coke ina shan maltina duka duk kayan zaƙi ina son su. Sai sa nafi son kayan zaƙi akan kayan gishiri sabida su tuwo, su shinkafa, da miya da su waye waye duka basa dame ni ba. Na fi son kayan zaƙi sabida idan nasha shi na fi samun kwanciyar hankali kuma nafi son in jini, na fi jina ina cikin ƙarfi. Ko ƙwallo za ni, nasa in nasha wa'inan zanje fili ne in jini lafiya. Lau banyi nauyi sosai ba. Ina iya gudu da yin komai. Sai sa na zaɓa kayan zaƙi akan kayan gishiri sabida kayan gishiri yana samun mutum yayi nauyi. Ko da ya je ƙwallo ka kasance ba ka iya gudu da sauransu. To sai sa na zaɓa kayan zaƙi akan kayan gishiri kuma ina shan shi sosai. Na yaba kuma da shi.

Yaushe kake cajin wayarka? Ina cajin wayata da daddare ne saboda da daddare ne nake lokacin da zanyi cajin wayata ba tare da na-na takura ba. Dan ni bana so na yi nisa da wayana a koda yaushe. Saboda haka idan na sa wayana da caji da dare da safe ko zan waya gari ne in ganta ta cika tayi faffs nan ko zan ci gaba da amfani da ita ne kawai. Bana sa cajin wayata da safe ko kuma da rana saboda a lokutan ina gani lokacin da ake kira na ne nema nake neman mutane don kasuwanci. Shi yasa a koda yaushe idan zan kwanta ne nake sa cajin wayata saboda nasan a lokacin dare yayi babu wanda zai kira ka sai dai idan in kiran wujula ne ko kuma idan wani abu ya faru za a kira ka. Dan bana so na yi nisa da wayata idan na sa ta a caji a da safe sai in ga kamar mutane suna ta kira na suna nema na bazasu same ni ba ko kuma in na sa ta a caji da rana ma hakan ma zan ga kamar ana ta kira na ana nema na bazasa a same ni ba. Amma idan na sa ta da daddare dama lokacin koba komai zan kwanta na yi bacci lokacin hutu ne. Shi yasa na zaɓa lokacin domin sa caji a da daddare. Kuma ina mana da power bank ma wani lokacin shima in na kai power bank din caji idan ya samu ya cika to nakan yi amfani da power bank ɗin wani lokaci na sa shi da rana tunda power bank ɗin ƙarami ne zan iya amfani da shi wurin in ɗauke shi a hannuna kuma in sa kebur in caji yana caji kuma ina amfani da shi. Duk wannan ina yi ne saboda kada yayi nisa dani sosai. Shi yasa nake amfani da power bank wani lokaci na sa caji ina kuma amfani da wayan sabida ai zan iya ɗaukan power bank ɗin da wayan kuma duk a lokaci guda. Shi yasa nake sa caji ma amma a zahirin gaskiya nafison caj- nafison sa cajin ɗin wayana da daddare saboda lokacin hutu ne lokacin bacci.

Nawa ruwa kake sha a kullum? Ina sha ruwa sosai gaskiya a kullum, sabida wani lokaci nakan sha ruwa har lita huɗu ma a kullum. Ina da babban lita na gora na da nake amfani da shi idan zan fita, ma na kan saba ruwa na tafi da shi sabida ni mutum ne mai son shan ruwa. Nan da kwanaki can, na je asibiti likita ya ce in yawaita shan ruwa sabida yawan shan ruwa yana ƙara lafiya a jiki. Dalilin da ya sa nake shan ruwa sosai, ina shan ruwa sosai a rana kuma hakan yana taimaka mun sabida idan ba ka yi za ka ji an ce kana da, ina sa wai kidney Stone suke ce mai ciwon ƙoda ne ko? To Allah ya raba mu, Allah ya tsare mu. Amma shi yasa hakan ba da shawari ka dinga yawaita shan ruwa. Wani sa'a ma idan na tashi da safe ma kafin na ci komai, sai na sha ruwa. Idan na sha ruwa kuma na ci abinci kuma in sha ruwa. Sannan kuma bayan lokaci lokaci na kan sha ruwa a kankare. Ba na wasa da ruwa gaskiya sabida tun da likita ya ji kunnena a kan in dinga yawaita shan ruwa, nake shan ruwa. Ba na barin a ce wai sai na ji kishi. Kafin na ji kishi nake shan ruwa kuma sannan kuma ruwan ma ina sha ne ba waye mai sanyi sosai ba wanda zai min illa a jiki. Nakan sha ruwa mai ɗan sanyi, sanyi ne amma ba waye sanyi sosai ba. Dan da akwai abokina wanda yake shan ruwa, shi idan ya tashi ya sha ruwa za ka ga ya sha ruwa mai ƙanƙara wanda yake masa illa. To yanzu ga shi yana tafama da ciwon sanyi a jikinsa. Hakan yana damunsa. Sai ya tambaye ya ce ni ina shan ruwa amma kuma ni ga na bani da, bani da ciwon sanyi a jikina. Ba na fama da shaye shaye magunguna na sanyi. Na ce mai, eh ina shan ruwa amma ba mai sanyi sosai wanda zai zo ya sa mun ciwon sanyi ba sabida sanyi a jiki yana sa ciwon sanyi kuma zai takura ma a jikinka ka yi tafama shan magunguna kuma ba lallai ka samu maganin da ya dace da jikinka ka warke ba. Shi ya sa ni nake shan ruwa mara sanyi sosai amma kuma ina shan ruwa a kankare. A kullum nakan sha ruwa sosai. Ina shan lita hudu ma a rana. Don haka mutane suke so su dinga yabawa da yanda nake shan ruwa. Ni mutum ne mai son shan ruwa a kullum kuma sannan ruwan kuma yana mun amfani a jiki. Tun da na fara shan ruwa sosai a kullum ba tare da sai na ji kishi ba, yanzu na ji lafiyata ta fita dabam da ta da.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Eh ƙwarai kuwa ina amfani da ajiya a yanar gizo sabida duk yawancin abubuwa na yanzu wanda nake amfani da su masu muhimmanci ina nan da ajiyarsu a yanar gizo. Sabida in ka ajiye abu a yanar gizo, duk inda ka tafi ko da ka yi nisa ka bar gida ba ka tafi da wannan abun ba. Misali kaman certificate dina na makarantu duk ina nan na ɗauke su, na sa su a yanar gizo na ajiye su sabida gudan idan na tafi wani guri aka tambaye ni ina takardu na na makaranta ko kuma in kawo su za'a bani aiki ko kuma a ce shaidan nayi karatu ko banyi karatu ba yau wa to a lokacin sai na duba yanar gizo. Idan suna bukata ne sai na je nayi printing na kawo musu. In kuma a'a suna so ne su gani sai na nuna musu. To a wannan lokacin ina jin daɗi amfani da yanar gizo sabida shi yana taimaka min. Bacin nan kuma ina da hotspot ina na adana sosai wanda nake amfani da su wanda suna taimaka min sosai a gurin in na canja waya ko kuma zan yi amfani da su. To duka ina da abubuwa a yanar gizo masu muhimmanci wanda nake ɓoye wa. Bacin hotuna ma ina ɓoye har da wasu abubuwa masu muhimmanci sosai duka a yanar gizo. Dan haka na yarda da a yanar gizo gurun ajiya ne wanda duk inda ka je kaman kana tafiya da shi ne, shi yasa nake amfani da shi sosai.

Kana da sa hannu a saƙonninku? Eh ƙwarai kuwa ina da sa hannu a saƙonnin mu saboda ni ne kaɗai mutumin da sa hannun mu, na yake da mahimmanci a saƙonni. Don duka abin da za mu yi sai na sa hannu don shi yasa duka abun da ake so sai an yi. Sai an zo an tambaye ni sannan kuma saboda a same shi a yi shi yanda ya kamata. Ni ne mutum ne na farko wanda sa hannuna yake da mahimmanci sosai musamman a saƙonni. Duk abin da za mu yi kamfani duk sun yarda dani. Sun yarda da kuma sa hannu na don duk abin da za a yi. Idan babu sa hannuna mutane ba sa ma yarda ma a yi shi. Ɗaukan shi ake abun ne wanda bai da mahimmanci ko kuma wanda bai samu asali ba, bai da tushe. Kaman misali ne a ce wai ban sa hannu a abu ba to duk babu wanda yake ɗaukan abun da mahimmanci. Ni ina sa hannu a saƙonni sannan kuma mutane sun yarda da sa hannu na. Don idan za a sai abu ma sai na sa hannu sa ban, sa hannuna yana da mahimmanci sosai. Don haka shi yasa nake sa hannu kuma sa hannu na yana da wahala. Babu wanda zai iya kwatanta yanda nake sa hannu ko ya iya. Shi yasa idan na sa hannu shikenan duk abun da za a yi sai a tafi a yi shi ba tare da an samu matsala ba.

Wayarka ta tana daidaita haske da kanta. Ƙwarai kuwa, wayata tana daidaita haske da kanta sabida nina saita ta a haka. Duk lokacin dana shiga haske to sai kaga inna shiga rana misali, zata dawo kuma sannan ta daidaita ka gata ɗanye duhu saboda kada yayi haske da yawan da zai cutar da idanuna. Kuma duk lokacin dana shiga duhu sannan sai kaga ta ƙara haske da kanta saboda inga dukkan abinda zan danna ko kuma abinda nake amfani da shi. Waya, idan kana sa waya a daidaita haske da kanta to a lokacin ne zaka ji daɗin amfani da waya kuma bazaka samu matsala ba saboda wani lokacin mutane saisu cika haske a waya koda suna duhu. Zakaga suna yi komai hakan zaizo ya dinga samun masu matsala a ido. Sabuda haka idan mutane suka daidaita shi, za'a magance matsalar, ah, haske yawan, yawan ta haske a ido. Don haka shiyasa idan kuma ka shiga rana zakaga kuma wayan ta ɗanye duhu yauwa. Hakan shine sabida ka iya amfani da ita. Idan ka shiga rana ta ƙara haske, inka shiga duhu, idan ka shiga duhu ta ƙara haske, inka shiga rana ta ɗanyi duhu yauwa. Hakan shine amfani da waya sabida kula da ido kada tazo ta samar maka matsala a ido. Don wasu a hakan zakaga idonsa yana basu matsala sosai, basa kuma jin daɗin amfani da wannan shiyasa. Amma idan waya tana daidaita haske da kanta yauwa to idan ka saita ta a hakan yafi daɗi sannan kuma zakaji daɗin amfani ba tareda wai saika dinga ƙara haske da kanka a lokacin da ka shiga haske ba kuma idan ka shiga duhu ko kuma kace zaka rage ba. A'a, shi haka yake, yana da daɗin amfani idan yana daidaitawa da kansa. Saboda mutane wasu basu fahimci cewa daidaitawa dakai yafi ba akan kai ka ringa ragewa da kanka saboda sauƙaƙa, wahalan kunnawa ko kuma ƙare-ƙare da ragewa. Shiyasa ni karan kaina na saita ta ne, ah, ta dinga daidaita haske da kanta. Gudun menene kada inzoma in manta wani lokaci, banida lokacin in ƙara haske ko kuma rage haske inzo kuma yazo ya zama min matsala a ido. Don haka wayata na daidaitata ne harda ta dinga daidaita haske, ah, da kanta yafi mun, kuma nafi jin daɗin amfani da ita.

Wane lokaci kake wanke kayayyakki? Ina wanke kayayyaki ne a lokacin ranar Lahadi a duk mako. A sabida lokacin ne nake zauna a gida nake hutu bana yin abubuwa sosai. Sai sa ɗa ɓauna lokacin sabida na yi wanki har da guga ma na yi. Ina wanke kayayyakki na manya har da ƙananu gaba ɗaya a ƙarshen mako sabida cikin sati, abin da ya kama daga Litinin zuwa ran Juma'a bana da lokaci duka ina zuwa wajen aiki. In naje aiki kuma da safe bani nake dawowa ba sai da yamma, da yammaci kuma duk na gaji zan ɗanyi kurkusa, na ɗanyi wasu abubuwan da zan yi. Naje na ci abinci sannan na zo na yi wanka sai na huta na kwanta na kuma shirirya wani lokaci masu tsayawa nake na shirya abubuwan da zanyi a wajen aiki washe gari idan Allah ya tashe ma lafiya. To shiya sa bani da wani lokaci da zan tsaya wai nace nayi goga a cikinsa a cikin makon ne. Sai dai ƙarshen mako a ranar Lahadi sabida lokacin ne weekend, lokacin da kamar ranar Lahadi da ranan Sati sune lokutan da nake samu nake zauna a gida nayi duk ayyukan da nake so nayi, na shirya komai sabida farkon mako zuwa ran Juma'a bani da lokaci. Lokutan duka yana wajen aiki kuma sannan bazan samu daman tsayawa a gida nace zanyi wasu abubuwa ba. Shi ya sa nake lokacin da nake nake wanke kayayyakki na, ya kasance lokacin da naza aiki na ranar Lahadi sabida a ranan Sati kuma nakan yi amfani da daman naje ƙwallo, naje na ɗanyi ziyarce ziyarce mutanen da nake da ire ban gansu ba ko kuma wasu wuzurina na naje na gudanar a wannan lokutan. Amma kuma na daɗe da a gane cewa ranar Lahadi shine lokacin da nake yin wanki. Kuma idan nayi wanki na jira suka bushe da yammaci sannan na tashi na goge su, na shirya su a cikin durowa na sabida don lokacin Sati yazo ci gaba da amfani da kayayyakki na akan yanda na saba. Bana amfani da kayayyaki a lokacin ƙarshen Sati lokacin ne nake wanke wa. Idan na wanke kuma na shirya su na goge su sannan na shirya su na sa su a cikin lokoki na domin amfani da nake yi da su farkon Sati zuwa ƙarshen Sati. A ina wanke lokacin da nake wanke kayayyaki na ke nan.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Abubuwan da nake shirin yi a ƙarshen mako f-- shine na farko ina so na yi tafiya domin a ƙarshen mako ne nake samun lokacin da zan iya ziyartar wani. To ina so na yi amfani da dama na yi tafiya ne na je ɗaurin auren abokina sabida abokina ne mu sosai mun taso tun yaronta sannan kuma muna ganin mutuncin juna. Gashi kuma mun kwana biyu ba mu, ba mu ga juna ba saboda ayyuka da kuma yanayi hali na rayuwa. So yanzu kuma gashi bikinsa ya matsu. To ina shirin ƙarshen makon nan ne dama bikinsa. Zan shirya na tafi, na yi tafiya na je na same sa. Kuma sannan ya fahimci cewa ayyuka ne suka sa muka nesa da juna. Zan je na taya shi muryam murnan bikinsa da zai yi. To dan hakan shi ya sa nake so na shirya wannan ƙarshen mako nan. Abun da nake so na yi ke nan. Zan shirya domin safe na je ɗaurin aurensa sabida mutum ne wanda muka taso tun daga yaranta. Muna ta-- bamu san t-- me ma muke yi ba ma muke zaune. Mu ke, muyi faɗa mu shirya haka ake faɗa tashi faɗa tashi har muka girma. Yanzu gashi nan dukkanmu kowa ya mallaki hankalinsa n--. Muna aiki shi ma yana aikinsa. Dan haka yanzu dun mun girma to kuma ai don mun girma ba shi kenan mun rabu da juna ba. A'a mun girma sannan kuma muna kula da juna. Muna bawa girmama juna. Idan abubuwa ya taso na juna dukkanmu muna zuwa. To don hakan shi yasa nake so na je ɗaurin aurensa a wannan ƙarshen makon sabida idan ban je ba ma za a ce mun bani da kirki ko a wajen aiki ma na faɗa masu na ce ko da bikin nashi ya zo ne a tsakiyar mako to gaskiya zan karɓa hutuna domin na je masa ɗaurin aure sabida nima lokacin da na yi aure ya zo ɗaurin aurena ya taho sosai kuma na ji daɗi da na gansa. Shi ma hakan kuwa ya kamata nima na rama masa idan ɗaurin aurensa ta zo nima na je ya ganni a yi hidiman da ni mu taya shi murna sosai sabida hakan zai sa ya ji daɗi. Shi yasa ko nima nake so in Allah ya kaini lafiya ƙarshen wannan mako nake so nima na ziyarce shi na je na taya shi murnan biki. A ina so na yi tafiya ne a ƙarshen mako nan na je ɗaurin auren abokina. Shi nake shiryawa ina shirin abun da nake shiryawa ke nan a ƙarshen wannan mako. Ina shirya tafiya ne domin na ziyarce abokina na je na taya shi murnan ɗaurin aurensa bikinsa ke nan sabida na san zai ji daɗi sosai.